Ina biyan kuɗi na wutan NEPA, ina biyan kuɗi na makarantar yara, ina biyan kuɗi na sayan kaya idan zan saya kaya, idan irin na je ShopRite hakan nan. Sannan ina tura wa mahaifiyata kuɗi.

Ina son ɗaukan hoto mana. Idan na je ni hutun ƙarshen shekara, ina ɗaukan hoto sosai. Idan na ga waje mai kyau haka ko idan na sa sabon kaya ko idan lokacin bukukuwan sallah haka, ina ɗaukan hoto sosai sosai ma. Ina son hoto.

Ina lulluɓuwa da bargo lokacin sanyi. Ina lulluɓuwa da bargo idan bana jin daɗi. Ina lulluɓuwa da bargo idan sauro yana cizo na. Ina lulluɓuwa da bargo idan na je gona. Ana sanyi haka sannan ina lulluɓuwa da bargo saboda ƙarin lafiyata.

Ina shan ruwan itacen aful. Ina shan ruwan itacen inabi. Ina shan ruwan itacen kankana. Ina shan ruwan gwanda. Ina shan ruwan abarba. Ina shan ruwan inabi.

Fim ɗin da na ce son kallo, ina son kallon fim mai ban tausayi, sannan ina son kallon fim wanda ake irin soyayya haka, sannan ina son kallon fim da ake jin tausayin yara haka, sannan ina son kallon fim mai dogon zango ko wani iri ma.

Idona launin da yake da shi, idona fari ne da baƙi. A cikin farin akwai ɗigo-ɗigo na baƙi na yana, sannan a cikin baƙin kuma akwai ɗan jajjajaja haka. Ya dai yi kyau sosai.

Ina haɗuwa da abokanan ciniki idan na je ni kasuwa na buɗe shago. Sannan ina haɗuwa da abokan ciniki lokacin da na ɗauki kaya nayi posting a social media suka gani za su min DM. Sannan ina ɗaukan kaya in tafi talle shop shop haka in je in nuna musu.

Ina goga haƙorana idan na tashi a bacci, ina goge haƙorana lokacin da zan yi breakfast, ina goge haƙorana lokacin da na gama cin abinci, sannan ina goge haƙorana in na zo zan kwanta bacci.

Wayan da nake amfani da shi shine Redmi. Ina jin daɗin wayan sosai saboda ba shi da loading haka kuma yana riƙe caji sannan bai da matsala sosai haka dai. Ina jin daɗin waya sosai.

Inda nake tofa yawu ya danganta da inda nake ne lokacin da zan tofar da yawon. Idan ina tafiya a mota ne, ina ɗaukan tissue ne in tofa a jiki, sai in ajiye a size pocket na ƙofa. Idan ina gida ne ina ɗaki, akwai ɗan ƙulban da nake tofawa a gefe. Sannan idan ina tafiya a kan hanya ne da ƙafa a ƙasa, ina tofarwa a ƙasa ne. Ya danganta da inda nake.

Aikin gida da nake kullum, ina jaran ɗakina kullum da safe, sannan ina sharan cikin gida, sannan ina wanke motana kullum, sannan ina share kofar gidana kullum, sannan ina jara tsakar gidana da shara hakade in goggo ge.

Ina sa tabarau, ina sa tabarau baki, sannan ina sa tabarau light brown, sannan ina sa tabarau fari, sannan ina sa tabarau light green haka. Ina son tabarau sosai gaskiya saboda kare idona daga ƙura da cututtuka haka idan ina tafiya ko ina karatu.

Abun da nake yi don kare lafiyata shine idan zan ci abinci dole ina yin brush. Sannan idan zan ci abinci za a wanke kwanon kafin a zuba abinci. Sannan ina kula da inda nake kwanciya. Zan ja rashi sannan ba na cin abinci a inda ƙura yake.

Abincin da yake sa inji daɗi. Akwai taliya da wake da miyan attarugu, sannan akwai shinkafa da wake da mai da yaji, sannan akwai jollof da nama.

Abincin da na ke so, ina son shinkafa da wake, ina son jollof, ina son tuwo da miyan kuka, ina son shinkafa da wake da manja, ina son taliya da miyan attarugu, ina son indomie.

Na fi son kayan zaki a kan na gishiri saboda kayan zaki test din shi yana min daɗi. Idan na samu irin ƴaƴan itatuwa aka aka matse min ruwan shi. Idan na sha na fi jin daɗi.

Yanda nake karɓan baƙo, idan baƙo zai zo shi wajena, zan sa a tsara mai makwanci inda zai sauƙa. Zan sa a mai girki abincin da na fi so mai daɗi kaman kala biyu ko uku haka. Sannan zan fesa turare inda zai sauƙa sai in zauna in jira shi. Ba zan tafi aiki ba sai baƙon ya zo sai in tarbe shi.

A'a, bana amfani da Sauro net saboda idan na sa Sauronet ina jin numfashi na yana sarƙewa sama sama, shi yasa bana son sa. Na fi son in sa maski to a inda nake.

Ina share gida da safe idan na tashi a bacci, sannan da rana idan na dawo ina ƙara sharewa. Sannan idan na zo zan kwanta da daddare ina sake sharewa.

Eh, ina kallon taurari a sama da daddare haka saboda abin yana burge ni sosai. Idan na tsaya ina ganin ikon Allah, sai in ga yanda suke tsaye a sama ba tare da wani abu na gaya tare su ba. Abun sai ya ta burge ni, yayin ji ina cikin farin ciki sosai.

Eh ina son zama kusa da taga. Idan ina tafiya a mota fasinja ko ina tafiya a fulai ko ina zaune a cikin class, gaskiya ina son zama kusa da windo sosai ma.

Ina jin daɗi idan za a yi albashi, saboda idan anyi albashi ana zuwa a yi min ciniki a shagona. Sannan idan anyi albashi kowa yana cikin walwala da farin ciki. Sannan idan anyi albashi ina samun jin daɗi sosai ni ma.

Ina rubuta rahoto sau huɗu ko sau biyar, ya danganta da abun da yake faruwa a garinmu ko abun da ya shafi siyasa ko kasuwanci haka ko cin zalin al'umma haka ina rubuta rahoto akai.

Abun da nake so a kayan ɗaki shi ne, in ga kujeru masu kyau, in ga TV tsan mai kyau, sannan idan an shigo ɗakin in ga kafet mai kyau, sannan in ji ɗakin yana ƙamshi, sannan in ga gado mai kyau da durowa mai kyau.